Yaya kake koyon fasaha sabo? A, yadda nake koyon fasaha sabo shine ta hanyar koyo a yanar gizo ko kuma ta hanyar koyo ga mutum. To, duk wanda Allah ya sa na samu, na dace zan bi shi. In mutum na sani wanda ke da wanga fasaha zan bi shi, in koyi wanga fasaha daki-daki, ɗaya bayan ɗaya, har na tabbatar da cewa na ƙware, na gwanance ga wannan, ah, sabuwar fasaha. Idan kuma ta yanar gizo ce, shima ina ƙoƙari in bi in daki-daki a yanar gizo domin na tabbatar da cewa na koyi wannan sabon, sabon fasaha kuma na ɗabbaƙa shi a cikin ayyukana bayan na gama koyo. Yanda nake koyon sabon fasaha kenan ko in ce sabuwar fasaha.

Kana da dabbar gida? Eh, ni dai gaskiya ba ni da dabbar gida. Amma a gidan mu mara dabba ta gida, kaman kaza, tantabara, tinkiya, rago duk muna da shi muna kiwon su a gida. Saboda haka muna da dabbar gida amma ni dai ba ni da.

Menene lambar ku mai albarka? To, lamba mai albarka, ah, indai na fahimci wannan tambaya. Ah, indai abin da ake nufi lamba kaman lamba ɗaya, biyu, uku, har zuwa goma ko ashirin. So in Allah ya so lamba ta mai albarka babu kaman lamba goma. Gaskiya ni wanga number, shine lambar ta mai albarka.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To, ita dai rikici tana samun asali ne wurin rashin jituwa a tsakanin ma'aikata ko a tsakanin ma'aikata ko akan aiki da ake yi. Ah, musamman ma dai akan aikin da ake yi. Ana iya samun rikici da kai da abokin aikin ka ya zaman to kai abin da kake son ka yi shi ba shi bane gabanshi a wannan lokaci. So a irin wannan yanayi akan samu irin wannan baraka ko kuma rikici tsakanin ma'aikata wanda ah wani rikicin son rai ne yake kawo shi. Wani kuma rikicin rashin fahimta ne kawai. Amma da duk sanda za'a zauna domin a fahimci juna, a batu baza a samu na rikici ba. Sabida haka yadda nake sasanta rikici a aiki shine in kira su inda ake wannan rikici domin a ji korafe korafen ko wannan su. Sannan kuma bayan an ji korafe korafe, wanda ya kamata a ba gaskiya a bashi gaskiya, wanda za'a ba rashin gaskiya an bashi rashin gaskiya. Tare da kuma bada tare da kuma bada kashedi tare da bada kashedi kada mutum ya ƙara irin wannan aikata abun da ya aikata da ya kawo wannan rikici a wajen aiki. So gaskiya muna sasanci ta hanyar zaunar da abokanan faɗa ko rikici wuriguda domin a je korafe korafe sannan a yanke hukunci an ba mai laifi laifi an ba mai gaskiya gaskiyarsa.

Kana son kallon wata da dare? Shin wannan wata ɗin, ban san ainihin abin da take nufi ba, amma, ah, ita wata, ita shi wata yana da ma'ana guda biyu. Akwai wata na misali ya zamanto kana, ah, nuni ga wata mace, sannan kuma akwai kalmata wata wadda kuma shi, ah, yana nuni da kalmata, ah, watanni, wata. Wata, wato moon kenan, wata. To, um, in dai ana magana ne akan wata, to gaskiya, wato mace kenan. Lallai tabbas kowa na son kallon, ah, wata mace, sanda kaganta, ka kalle ta, kaganta musamman in dai zubinta, yana kaɗa, koya ba ka sha'awa. So yana da kyau ka kalle ta a matsayin ka na namiji. Idan kuma ana magana ne a kan misali wancan wata, wata na watanni, wata na sama, Sakan, ah, na sama, shi ne wato lallai tabbas, wata abu ne mai, mai sha'awa, mai bada sha'awa. Wanda idan ka kalli halittan wata ɗai, da hasken da Allah ya mishi da kuma yanda yake tasowa, tun daga jinjiri har ya girma, ya girma, ya girma, ya bada wani shape na circle. To gaskiya abin dubi ne, abin kallo ne, da daddare.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? To, hmm, wato a gaskiya ina son ɗaki wanda ke da ciki da falo, ah, ciki da falo guda biyu. Yauwa, guda falo, guda, ah, inda misali za a sa kayan kallo, kujeru, manya-manyan kujeru da sauransu. Shikuma wancan ɗaki ya zamanto guda, ah, wurin na kwana ne, guda kuma ya zamanto, ah, ɗaki ne na dan ajiye wasu abubuwa ko littattafai ko takardu dai haka da dai sauransu. Don gaskiya ina son ɗaki wanda yake da ciki da falo da bayi da kuma bayi ko ince banɗaki misali. Na fi son irin wa'yanga ɗakunan.

Yaushe kake cajin wayarka? Lallai wayata ne a, a koyaushe gaskiya cikin caji na ke. In ka ga ban yi caji ba, to maganan gaskiya ban yi aiki da wayata bane. Amma muddin in dai zan yi taɓe-taɓe akan wayana, zan yi aiki da ita. To gaskiya yana da wuya ban sa caji ba. Na isa caji da safe, da rana da daddare. Na iya sa caji a wanga lokutan. Amma mafi yawa gaskiya, da safe da wuya ban sa caji sau biyu ba. Haka da daddare shi ma da wuya ban sa caji sau biyu ba. Haka ma da rana, da rana in ka ga ban sa caji sau biyu ba, to aiki ne sha man kai shi ya sa ban sha caji da wuri ba. So sabida haka, a koyaushe ya da irin wanga lokutan ni kan yi cajin waya.

Wane irin wasa kake yi a waje? To, a-akwai wasa kala kala. Akwai wasa kala kala. A-a, musamman wasa na zamani. Akwai wasa na zamani irin su ƙwallo, ƙwallon ƙafa, ƙwallon hannu, kala kala gasu nan. So, duk sanda dai na samu nake da lokuta gaskiya nakan, a-a, ina gadama ina iya shiga in buga wasan ƙwallon ƙafa ko kuma ta hannu. Amma in ban gada ma ko kuma banda lokaci, gaskiya ban dai cika damuwa haka nan sosai ba. Sannan idan kuma wasa ne misali na cikin jama'a, a, nakan yi wasa irin, a, da abokanai ko kuma mutanena ta hanyar yin hira. Muna cikin yin hira da juna, ina iya sako kalamai na wasa, na barkwanci da sauransu. Ta hanyar bada labari, ta hanyar bada labari ko kuma maganganu haka.

Ina kake ajiye hutunan wayarka? Ah, hutunan wayata tana kan wayata a cikin gallery. A nan nake ajiye hutunan wayana. Ah, sai dai kuma kan, ah, wato na'ura ta, ta hannu ko kuma ince ta ƙafa kamar yadda aka fi sani da laptop. Ah, nakan ajiye wasu hutuna a ciki domin, ah, idan wayar, wayata ta salwanta, ah, ban rasa wasu hutuna da nake ji da su da sauransu wadanda zan je ina koma in samu a cikin wannan na'ura tawa ta ƙafa kuma ince laptop. Gaskiya ina aje, ina, ina ajiye hutuna a wayata da kuma a kan laptop ita.

Kana tafiya kasuwanci? Lai ban taɓa tafiya kasuwanci ba. Sai dai dake yanayin aikina, aiki ne wanda ake yi don zama wuri guda ba na yawace yawace bane. Sai da haka ban cika zuwa kasuwanci ba.